Kana ci da cokali ko hannu? Eh, ina ci da hannu saboda idan na ci abinci da hannu, abincin ya yi min daɗi. Hakan ya sa nake son cin abinci da hannu.

Muna samun horo a wurin aiki. Muna samun horo a wurin aiki sosai saboda aikinmu yana buƙatar horarwa sosai. Hakan ya samu ke samun horo na musamman domin mu kula da ayyukanmu na yau da kullum.

Yaya kake kare kanku daga sauro? Yadda muke kare kanmu daga sauro shine lokacin da muka zo zamu kwanta muna samu net sai mu sa, sai mu kai shi inda za mu kwanta da magani na sauro kafin mu kwanta. In sha Allahu idan mun kwanta za mu tashi lafiya lau ba tare da ciwon sauro ba.

Nawa ruwa kake sha kullum? Ina shan ruwa kaman fiyawata guda shida zuwa bakwai haka kullum. Wanda shan ruwa yana da matuƙar amfani a gareni in ji likitoti saboda zai riƙa yin flushing ɗin fitsari na sannan yana wanke min mara. Kuma sun ce shan ruwa yana da matuƙar muhimmanci ma a wajen mutane.

Me kake shirin yi a ƙarshen mako? Abun da nake shirin yi a ƙarshen mako shine ina tsara yadda zan saya abincin gida na wanda zan ci, sannan da abubuwan da zan yi da zan sake tsara timetable dina a taƙaice.

Kana sa turare kullum? Eh, ina sa turare lokaci-lokaci dai saboda ni bana jin ƙanshin shi. Kawai ina sawa ne dai saboda kada ace ina tsami ko wani abun makamancin haka. Amma ni turare sam ma ni bai dame ni ba kwata-kwata saboda ban san me ye amfanin shi ko kuma yadda yake idan mutum ya shaƙe shi. To hakan yasa ni sam bai dame ni ba.

Kana ajiye kwafin bayanan ku? Eh muna ajiye kwafin bayanan mu wanda aka kira da document a cikin drawer mai kyau saboda wani lokacin za mu yi nema su in evidence. Hakan ya sa muke ajiyewa.

Kana karanta jarida? A'a, ni ba na karanta jarida gaskiya saboda ina amfani da wayar hannuna ne. Ina dai kallon labarai da TikTok dina ko Facebook dina. Hakan yasa gaskiya ni ba na karanta jarida magana ta domin Allah kenan.

Kana iya kunna wuta? Eh, ina iya kunna wuta. Ina iya kunna wutan nefa sannan ina iya kunna wutan gas sannan ina iya kunna wutar risho. Lalle ina iya kunna wuta sosai.

Kana iya bacci da rana? Eh, ina bacci da rana sosai amma tayin ta tayin haka ne. Yawanci na fi bacci bayan sallah a zahar zuwa la'asar haka. A wannan lokacin ina samu in yi bacci mai dan tsayi sosai saboda an ce baccin baccin sunna ne ma ana rubuta wa mutum la. Hakan ya sa na ke son wannan bacci.

Kuna da fanka a rufin ɗaki, muna da fanka a rufin ɗaki mai amfani da wutan nefa sannan mai amfani da sola. Lalle muna amfani da fanka amma kasancewar yanzu gaskiya sun ɗan lalace, hakan ya sa ba mu amfani da shi.

Ina kake cin abinci a wurin aiki? Ina cin abinci a wurin aiki ne a ofis dina bayan na dawo daga sallar azahar. A daidai wannan lokacin nake cin abinci na.

Kana koyon wata yare? Eh, ina koyon Fulatanci sosai saboda garin da muke zaune a Gombe ne, Gombe kuma garin Fulani ne. Hakan yasa nake koyon Fulatanci a wajen ƴan uwanmu Fulani kuma muna zaman lafiya da su. Sannan ina jin daɗin yaren kasancewan bai da wani wahalan koyo. Hakani sa nake so na iya domin mu ƙulla mu'amala ta sosai sosai da su.

Kana kunna Bluetooth kullum? Eh, ina kunna Bluetooth akai-akai kasancewan ina amfani da wayana a cikin mota, wanda rediyon motana yana amfani da Bluetooth ne amma gaskiya ba kullum nake amfani da shi ba. Amma dai a takaice ina yawan kunna Bluetooth in yi connecting da rediyon motana lokaci zuwa lokaci haka.

Sau nawa kake karɓan ƙira a aiki? Eh gaskiya idan na ce ga adadin yan da nake karɓan ƙira a aiki dai gaskiya kusan zan ce na yi ƙarya. Wanda ni kuma bana so in ji ƙarya a takaice dai ni ban san sau nawa nake karɓan ƙira a aiki ba a rana kullum gaskiya.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina amfani da ajiya a yanar gizo musamman ta email dina. Lalle ina amfani da ajiya a yanar gizo.

Rubutunka yana da kyau? Eh, rubutuna yana da kyau domin ni rubutuna yana mini kyau. So amma ban san ga mutane ba. Amma ni gaskiya idan nayi rubutu ina jin daɗi kuma suna matuƙar burge ni sosai. Hakan yasa nake son rubutuna sosai.

Kana son kallon wata da dare? Eh, ina son kallon wata da dare, amma ba kullum ba. Kasancewar idona gaskiya baya yawan son haske, akan yasa ban cika fi kallon wata ba. Amma ina jin daɗin yadda take fitowa, saboda idan ta fito tana haska mana ko'ina wadda za ka kowa yana walwala, yana aikata abun da yake gani ba tare da wani duhu ko wani abu makamancin haka ba. Akan yasa muke jin daɗin kallon wata idan ta yi haske da daddare.